Ɗabi'a dai abu ne wanda mutum ke koya tun yana ɗan yaro ko yana ƙarami. Abun da kuma mutum ya koya tun yana ƙarami yana da wuya ya bar wannan abun. Domin akwai yanayin da ya ɗauka wannan abun ko an koya masa yana da aƙida a kansa sosai. Yana gan ba daidai ne ya sake yi wani koyo a waje ba. Abun da aka koya masa, wannan ɗabi'an shi ya fi masa muhimmanci kuma wanda ya koya musu ya ƙwallafa zuciyarshi a kansu. Shi ya sa yana wuya har mutum zai girma. Sauya ɗabi'a yana da wahala sosai.

Wato wasan kokuwa wasa ne wanda a ƙasashen Hausa ana yin su sosai. Lokacin da wata ke fitowa sosai, da daddare za a fito ko da yamma. Matasa za a zo a yi wasan kokuwa a ga wanda ya fi gwanancewa. Banda haka akwai wasan dambe yasa natuna su shago, shagon faɗa ana yin dambe ma duk wannan lokacin. A watan uku ko watan huɗu a rani ne ake yin waɗannan wasannin. Sannan bai si'a a wasan kokawa ko kuma a wasan dambe kawai ba. Akwai wasan langa. Ana yin langa wanda za a riƙe ƙafa ɗaya, a yi guduwa da ƙafa ɗaya. Duk wasan langa wasan gargajiya ce da ake yi. Akwai dara duk ana yi a ƙasan Hausa. Sannan gidan sarauta kuma suna sa ranar da za a zo a yi na kama kifi a gani waye ne wanda tafi gwanincewa a kama kifi wanda zai kama babban kifi sosai sannan dun wannan akwai kyautar da ake badawa.

Ba kullum nake ci abinci a waje ba. Amma kuma idan na fita waje na yi nisa da gida, sannan ina jin yunwa sosai. To wannan lokacin ne zan iya jin ci abinci a waje. Ko in je in sayi faran shinkafa, ko in sayi tuwo dai shinkafa da miyan kuka, ko kuma in ci shinkafa wara. Amma ba kullum nake fita in ci abinci a waje ba. Sannan kuma idan na je aiki, ban ɗauki abinci a hannu daga gida ba. Eh lalle wannan lokacin ma sai in je in ci abinci a waje. Kaman irin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku. Yanayin da ke nan zan iya same kaina kuma ya sa ni in fita in ce zan je ci abinci a waje. Amma in ba haka ba. Idan bai nisa da gida ba lallai kuwa zan koma gida, in je in ci abinci.

Ƙwarai ma ina son abinci mai yaji. Babu ma kaman idan zanci abinci da akwai ɗanyen kifi ko cikin miya. Ina son ji shi da yaji sosai. Sannan in zan dafa wake haka ma ina sa yaji sosai. Abinci dai idan akwai yaji yana bani ƙwarin gwiwa in ci abincin sosai. Kuma yana sa in samu kwanciyan hankali don na ci domin gudun idan na gama ci zan yi amai. Shi ya sa ina so abinci mai yaji. Jifa jifa zan je kasuwa in sayo yaji in zo in aje ko kuma in zo in daka da kaina.

Wurin cin abinci a unguwan mu ko a wurin mu ne wanda jama'a ke taruwa sosai. Ana buɗe wajen cin abincin nan ƙarfe takwas ko tara na safe amma daga wannan awowin har dare goma na dare zaka sami jama'a. Mutane suna zuwa daga wurare daban-daban su zo su sayi abinci. Idan ka shiga wajen zaka gan fuskoki daban-daban. Wato in ka zanna wajen zaka ga wanda ba ka taɓa ma san shi ba. Zakuzo kuyi hulɗa tare mutane na yawan zuwan wannan wurin abincin domin abinci na da sauƙi sosai, shi ya sa jama'a suna yawan son zuwa. Kuma mai dafuwa ta iya dafa abinci ƙwarai sosai. Shi ya sa jama'a suna yawan zuwa suzo suci abinci a wajen.

Yadda safiya ta ta saba farawa shine idan na tashi da asuba, zan yi addu'a na farko. Bayan haka sai in yi motsa jini. Zan motsa jikina sosai in tabbatar cewa na samu ƙarfi don bi gudanar da ayyukana na rana. In na gama, sai in karya kumallo. Idan na karya kumallo, sai in ci gaba da harkana na rana. Da rana can wajen ƙarfe ɗaya ko biyu, zan nema abinci in ci ma cikina ɗan huta kafin in ci gaba. Amma dai da safe bayan nayi addu'a na motsa jini na sai in nemi abinci inci wato karya kumallo.